Ina kwana ƙarfe takwas na yamma, takwas na dare dai, ko wane ƙarfe takwas na dare.

A'a bana son yin safa saboda yana hana ni bacci sosai, kuma ba'a cika sanyi a inda nake, to ba amfanin safa.

Eh nakan sa huluna amma ba kullum ba. Ya danganta da yanayin iska da kuma sanyi.

Eh, nakan ci farauta na. Ina cin farauta na, tun ba in na tara su suka yi tsayi ba.

Nakan danna wayata ko kuma in fita in ɗanyi tafiya saboda rashin lantarki.

Eh, mukan haɗa wuta da itatuwa tun ba busassu ba, waɗanda sunriga sun bushe sunfi kamawa.

Ko ba ayyuka ga mutane, tun ba auren aiki ba, saboda.

Ina jagora mutane da sauƙin kai da kuma ganewa saboda mutane kashi kashi ne kowa da yanayinsa.

Muryata tana da ƙarfi kuma ban na magana a hankali, ina magana da sauri don haka muryata tana da ƙarfi sosai.

A'a ban na kunna bluetooth, kunnen ya danganta da irin aikin da nake so in yi da waya ta ko kuma da kwamfuta ta.

A nan dai nake ajiye, nake adana hotuna ta. Ina adana hotuna ta a wayata saboda a kowane lokaci na shirya ina iya gano hotunan.

Inna tashi da safe, nakan wanke ido, na yi karin kumallo nayi kuma yi wanka don shirin tafiya wurin aiki.

Eh, na kanyi kiran bidiyo tun bada 'yan uwana ba ko kuma ƙawayena sai kuma saurayina.

Wasu lokuta abu da ke sani dariya idan naga kuɗi, in aka bani kuɗi yakan sani dariya sai kuma abinci.

Danginmu a gida mu bakwai ne gaba ɗaya ah. Ba mu fi bakwai ba, bakwai ne cak.

Nakan sha ruwa mai tsabta kuma, eh harkan girki bana wasa da shi da kuma amfani da gidan sauro.

Eh, na kai iya biya ta waya. Yawancin aikina ma biya ne, biya, biyan kuɗi ma mutane ta waya.

Nakan duba saƙonni a wurin aiki akai-akai, saboda idan ban duba akai-akai ba, za a iya turo min saƙo mai amfani kuma ba zan gani ba.

Takalma na sun kai talatin da shida, da masu tsayi, da marasa tsayi, da kuma na zaman gida duk dai sun kama talatin da wani abu.

Na kan yi amfani da hannun dama, da hannun dama. Ban cika amfani da hannun hagu ba saboda na fi ganewa hannun dama.

Sa hannu na ba shi da wuya amma kuwa ba kowa bane yake iya yin irin sa hannu na, ni kaɗai ce zan iya.

Na fi son zama dan in na tsaya. Ma tsawon lokuta sosai na kan ji jari. Dan haka zama yafi mun alhakairi.

Na fi son bikin aure saboda nakan yi rawa sosai, abin farin ciki ne da kuma murna.

Eh na kan yi waƙa a zuciya ta tun ba in ina wurin aiki ba saboda ba'a cika son hayaniya a wurin aiki sai kuma in bana komai sai in fara waƙa a zuciya ta.

Eh nakan kunna sanarwar apps saboda an akwai saƙo, tun ba saƙo na gaggawa ba sai in gani in kuma samu in amsa tun da wuri.

A'a ban iya tuƙi ba amma ina so in koya saboda yana da mahimmanci sosai ace mutum ya iya tuƙa mota.

Eh to bana wasa da kasuwanci na saboda yawancin masu saye daga wurina su ne zasu sa in samu cigaba.

Ina ajiye takardun aiki a wuri mai kyau inda ruwa ko ƙura ba za su taɓa ba. Dan kayan aiki ne.

Wuraren aikin mu na da girma da tebura daban-daban, kowane ɓangare da wadda wadda take amsa ko kira ko marabtar baƙi.

Na fi son kayan zaki fiye da gishiri. Dan gishiri dai akwai da take a baki. Dan haka na fi son kayan zaki.

Nakan tsara ayyukana a jere, nakan fara da abubuwa masu muhimmanci har zuwa abubuwan da ba su da muhimmanci.

Eh, na kan raba abinci da mutane saboda a gaskiya ana yunwa kuma in mutum yana da shi da yawa, ya kamata a ce ya tallaba ma mutanen da suke cikin nema.

Akan jira da jimriya, saboda ko man yawan mutane a layin nan layin takan motsawa wai zata zauna haka nan bane.

Kalmar sirri ba abun bane da mutum zai yi wasa da ita, saboda akwai muhimmanci.

Dik inda zani na kan yi tafiya da shiri. Na kan ɗauki isassun kuɗi, in kuma wuri ne da zan kwana, na kan ɗauki isassun kaya.

Eh nakan ci citta a abinci. Yawancin lokuta, duk abinda zan dafa sai na jefa citta, ko danya ko kuma busassu amma tabbas sai na saka.

I to, kujeru na a gida suna da daɗin zama amma taurin aiki takan bani ciwon jiki ba kaɗan ba, saboda tana da tsayi.

Kayan marmari na dai ba za su wuce kayan zaƙi ba, tun ba ina dawo daga jiyya ba kawai sai in ɗan sha kayan zaƙina in kwanta.

Na kan yi amfani da tsintsiyar laushi saboda ɗakina na da tsamtsi. Ba, eh, inda zan dinga amfani da tsintsiyar kwakwa bane.

Ina jin tsoron macizai da kunamu saboda ba abu da za a ce mutum yana son gani ba ne. Don haka bana son ganinsu ko kaɗan.

A'a ban iya ɗinki ba. Bana taka keke dan haka ban iya ɗinka tufafi ba ko kaɗan.

Eh, mukan sa yinifom a wurin aiki. Yinifom din mu sun kai kala shida, kowacce rana da wadda za a saka.